Ina amfani da TV, ina amfani da waya, ina amfani da rediyo, ina amfani da, da abubuwa da suna nan. Da wayoyi nan dai su ne abubuwan da nake amfani da su wajen, wajen neman labarai gaskiya. Saboda su ne za ka samu labarai da yake da mahimmanci yake nan. Da kuma ina amfani da jarida gaskiya. Ina duba jarida amma ba sosai ba. Saboda yanzu kome za ka same su a waya da sauƙi ba sai ka je abunan nan ba. Facebook ma ina amfani da Facebook saboda akwai su BBC Hausa, Daily Trust, gidajen jaridu daban daban. So wayoyi nan su ne wuraren da nake amfani da su.